Kai, idan na fahimce kuna so ku tambaye ni waye yake take mun ke nan? Gaskiya bani da wanda yake take mun. Ni nake take ma kai na, saboda duk wani abu da duk kuka ga na yi a wannan rayuwa inda ina wane. Ninayi na wa abuna, ni nayi kayana ba wani wanda yake taimakona da abun da nake yi. Ni kaɗai nake, wanda kuma yake take mun baya, baba na ne. Wanda take mun ba mahaifiya ta ce. Saboda idan dai aka take maka baya duk abin da kake zaka iya ma kowa rashin mutuncin da kaga dama saboda shi take baya yana bin tsayawa ne. Wa ya tsayama? Mahaifin ka ne ko mahaifiyar ka ce ta tsayama? To dole zaka faɗa wa ya tsayama a cikinsu. To duk wanda ya tsayama za ka iya yin abin da ranka yake so shine.

A'a to ba wani shagon na biyu ba, wani shagon na biyu haka ya cika unguwar mu ne. Shagon haka ya cika kuma unguwar mi yake, cika unguwar mi yake. Kuka kowa baƙa tanko ɗaya kuna tambayaya na. Ku bi zuwa shagon, shagon Provision. In je in saya abin da zan saya a Provision. In ci banza, in ci wofi, in ci ko wane tarkace ma na ga dama ni ka ɗai. Cikin shagon mu yake. Saboda haka wannan ba wani abin matsala ba ne da za ku wani tsaya kuna tambayana. Na fi zuwa shagon Provision. Daga baya kuma na je shagon da zan sayi jesi ko wani abu haka na sa a jikina. Saboda shi ne. Amma gaskiya bayan wa'innan shagon na biyu da na lissafa muku shagon Provision da shagon jesi da shagon sayar da layi. Gaskiya babu wani shagon da na ke zuwa. Gaskiya babu. Saboda ko da ka je wani shagon ma aikin banza da aka kar ka yi. Shi ya sa gwara ka zauna a shagon da ka fi gane kasuwancin da su.

Tsallake igiya kai kam bara uba. Tsallake igiya kai, tsallake igiya mai mugun kyau ma? Indai igiya, tsayin igiya bai wuce zira'i saba'in ba to zan tsallake ta. Saboda ai ni dogo ne, indai tsayin igiya bai wuce zira'i saba'in ba to wallahi zan tsallake ta. Ai sana'a na kenan. Tsallake igiya. Saboda indai ka iya tsallake igiya. To ni fa soja ne, ina ƙoƙarin tafiya soja. So dan haka kubar ma tambaya na maganan tsallake igiya. Tsallake igiya ina yi, in igiya bai kai tsayin zira'i saba'in ba zan tsallake ta. In ta kai daga nan ma zuwa zira'i tamanin ma zan tsallake ta. Haka ne, tsallake igiya sana'ar mu ne. Sana'a ne da na gada a wurin kaka na, tsallake igiya.

Aikin mu, ba wani inda muke ina muna inganta aikin mu ba. Muna inganta aikin mu. Yana da kyau da dama a rayuwar duniyar ta suna da raiwa. Duk inda ka iya kake gyara aikinka ko wanda wurin aikin barki yi abin da kuke yiwa, su waƙa ne. Amma muka yi kokari mu sa ido da kyau. Ko meye abu mai kyau, meye abin da duniya za ta ji daɗi kuma za ta yabemu cewar wannan kamfanin ko kuma wannan ma'aikatar suna aikin da ya kamata ko kuma aikin da ya dace. To shi ne kawai. Ba kuma ni ba kowa ma yana da kyau ya zauna, ya gyara ko inganta sana'arsa domin samun ko kuma jawo customers. Saboda daga lokacin da aka ce ka inganta ayyukanka, ka inganta sana'o'inka to daga wannan lokacin za ka gane cewa rayuwa ba abu ce wanda ba ta da tabbas. Saboda rayuwa za ta iya zuwa ta wuce mu a duk lokacin da ba ka yi tsammani ba. To shi ne.